Eh, a sati ɗaya ina iya yanka farce yana nan bisa da inda farce na ta girma. Da fara datti nake iya yanka a sati ɗaya. Don bisa ma ba tayi girma ba.

Eh kayan lambu ni nake yawan zaɓan kayan lambu ga inda abincin da nake son na ci ko kayan lambu wanda nake son na ci. Ina son cin lambu, daga rana nake son iya cin ganye kaman ko kuma kumbi kuma yanayin kayan kasuwa, kayan nake son in zaɓa har ma nake son na saya a kasuwa.

Eh ina yawan son jin kiɗan zamani ta irin kukere to da irin waƙoƙin zamanin mu ta yanzu, wata rana kuma na yi kiɗan gargajiya kamar kalangu ko kuma garewa ko kiɗa wanda an buga da hannu.

Wurin aikin mu dai ana sa unifom a wurin aiki, ba kullum kullum ake sa unifom nan ba, irin bisa ga inda ya kama wata rana asa wata rana ba asa. Wata rana ranar sa unifom ne aiki, wata rana ba a sawa aje aiki.

In sannan akai aikin office duka wanda dan adam zaiso yanayi kuma aikin ofis na biya a cikin ƙarshen wata kuma sana'a kana sana'a ko wane lokaci za ka iya karɓan kuɗi ko za ka iya samun kuɗinka. Sana'ar hannu kuma aikin ofis shine yana karɓar yanka a cikin kuɗin deli kuma ofis sai ka jira ƙarshen wata ka samu kuɗi.

Eh ina da wasa daban-daban wanda nake son na na in na yi inda nake so. Amma wasan da nafi son ina yi shine wasan ƙwallon ƙafa. Ta yana shi ya tadda ni, kuma nafison ina buga wasan ƙwallon ƙafa. Don in na tashi. Wasan ƙwallon ƙafa shi na koya kuma shi na ke son in na tayi.

Eh, shin zafi dai ba abunda kowa yake iya jimre wa ba. Zafi ba abun da zaka iya jimre wa haka kawai ba. Zafi abune, ɗan adam baya iya ragewa. Amma ina iya jure zafi game inda ciwon gommin zafin ciwo nake iya rallaɓawa na jume masa haka.

Eh, inda nake amfani aiki abu mai kyau ne kuma inda nake yinsa ina yinsa don samu cigaban aiki don a samu jimrewar aiki don aiki yayi nisa kyau kuma aiki ya zama da abun al'amur.

Yanayi ba kowanne yanayi bane, ni dai yana fiso nashantarwa kuma yanayin wanda eh na fiso shine yanayin jin daɗi. A kankalin ka a kwance yanayin wanda ka tashi bukka da damowa ka na cikin jin daɗi kuma ka na cikin abubuwan fadantad da.

Rawa wanne masu POS suke takawa a unguwar mu. Rawa kaman su na neman kuɗi, su kawo, suna, suna bawa mu canji kuma suna, suna, suna cire riban su bisa ga kuɗi wanda ka ne ko riba ko ta naira hamsin ko riba ko ta naira ɗari ko riba. Bis, bisa ga kuɗi wanda kake so ka cire shine suke.

Tura kuɗi ta wayar hannu abu ne da wahala wanda ake yi, abu ne wanda kuma ya ɗauki, abun da inde ka iya ne in ka iya bare ba ka wahalan yi ba tura in kana da data, ka yi login app ɗin ka, ka yi login sai ka tura kuɗi.

Labarin, labarin neman gida da kuma dilalen gidaje ne kamar da ake cewa kana neman gida. In bamu aka samu dilalun gida. Su ne za su nemo ma gida cikin sauƙi. Tun haka za ka iya yawo cikin anguwanni ciki anguwan da kike yawo daga safe ko zuwa yamma kana neman gida. Hakaɗin ne kuma samun gida cikin anguwanmu cikin sauƙi.

Ƴaƴan itacen da na fi so sunanan kala. Ya'yan itacen mangwaro ko kuma yayan itacen cashew ko kuma yayan itacen, inda yayan itacen da nake so daban-daban ne. Kuma ƴaƴan itace yanda nake ya'yan itace dayawa ne, wanda ni a rayuwa na ina.

Al'adun tsafta dana koya ta, dana fiyi tare dani yanzu shine a tashi safe, ayi wanke wanke, kaya mai datti asamu a wanke, ɗakin kullum antashi da safe, a share ɗakin, a share kwanon goge. Wannan shine al'adun tsafta dana koya cikin tun ina.

Eh, rubutuna tana da kyau lallai. Don na koya tun ina ƙarami kuma na san tabbas rubutuna tana da kyau. Abin kyau ne wanda zan iya rubuta, ka kalla, ka karanta kuma ka kalla kuma ka gane me kake karantawa.

Karin magana game da noma shine noma abu mai kyau ne. Nan adon wanda ana yi yana kawo cigaba a rayuwar ɗan adam mai kyau. Sa kulla yaumi za ka samu abincin ci in ka cire tura kuma ka iya ci sora. Kuma labarin ruwan sama shine ruwa wanda Allah ya ba mu musamman cikin lokacin ruwan sama. Ruwan sama ne kuma abubuwan ruwa ne muke yawan so lokacin noma.

Ita labarin rayuwa, labari ne wanda zan iya bayarwa cikin magana kamar haka labarin ƴan kasuwa wanda ana yi. Muna da ƴan kasuwa kaman kasuwan masu gidan ruwa. Muna da ƴan kasuwa kaman yan kasuwan masu sayadda abinci. Kasuwa ne da kuɗi da ƴan kasuwa.

Kira manya da sunansu kai tsaye. A'a, a cikin rayuwar mu ta ɗan adam na yanzu mu da sunansu kai tsaye ba don wancan yana nan kamar raini ne. Wancan ba biyayya game da shi. So yake zan babba ne a gaban ka ka kira sa da respect a cikin.

In an yi maganar haƙƙin makwabci, kamar haƙƙi ne wanda makwabcinka na makwabcinka ne ba na ne, wanda makwabcinka na ɗan'uwan ka wanda shi ya yi aiki kuma abun bana ba naka ba ne.

Rahoto dai nake iya rubuta rahoto daban-daban, ba zan banda lambobi yanda nake iya rubuta rahoto. Amma ni cikin dalla-dalla kamar sun biyu ko kuma sun uku ko kuma sun huɗu, na rubuta rahoto, tazo min nake rubuta rahoto.

Buri ɗinku gurasa takawa a gidan mu shine abinci game da ce abincin safe ko kuma kiransa gurasa shine abincin da nake yawan ci gama da biredi ake iya yawan kiransa.

Eh, ni dai inason, ina fin son bas ko kuma taski. Kuma tagzi shine abinda ana yawan so a hau ko kuma bus shine abinda yawan mutane suke so su hau. Tagzi ana yawan hauwan sa ne na yin hawa.

Anguwan mu dai ta kasance shekara goma wanda ta wuce, wanda ba abu ne za ka zo ka gani zuwa shekara ta yanzu ba. Anguwan mu dai da canju a cikin shekaru ƙalilan ne don yanzu shekara, unguwan mu ba titi, ba wayan su abubuwa, ba wayan su gine-gine. Zuwa yanzu in ka zo unguwan mu dai, za ka fahimta cewa unguwan mu ta canju cikin nau'i daban-daban.

Kada yi harshen litafin soyayya, da faɗinsa dai a cikin soyayya, abin da kake karantawa ne cikin harshen soyayya. Kuma da soyayya za ka gane cewa yana, yana koyar tarma da kuma ganin yanda yanayin masu soyayya suke yin soyayya. Kuma.

Yanda dattijo dai yake nuna fushi ba tare ɓata rai ba kuma ba tare da ihu ba. Abu ne wanda mu yan adam ya kamata mu koya. Dattijo ya nuna fushinsa wani abu ne mai faranta rai wanda barai sa a samu samun damuwa tsakanin.

Eh magani abun sha ne bisa ga ya ba ka sha magani, haka mu ke shan magani. Magani kuma muna iya shan magani. Ta inda muka ji. Samu ko inda yanayin kan ka na ciwo ko kuma cikin ka na ciwo mu kan iya mu don warkarwa.

Eh, na fi son zaƙi. Na fi son shan kayan zaƙi, kayan gishiri dai na yawancin sa inda dai ta kama. Ko kuma, eh, abinci ne na ci na yawancin kayan gishiri a gumi. Na fi son kayan, kayan zaƙi eh ko, ko pineapple ko wasu kayan marmari.

Eh, idan an yi ruwa mai yawa, abu yana faruwa ne. Ko da shike ba kullum ba, amma ana iya ambaliyan ruwa. Ana iya kuma in an yi, ana iya samun wether mai sanyi ko kuma an yi ruwa mai yawa, ana iya abu ya faru. An yi wa game gaba a cikin gida taru, amma ko da shike ba kullum hakan yake faruwa ba. Amma in an yi ruwa, muna iya tare ruwa ko ta cikin ruwan sama. Mu tare ruwa.

Eh, zamancin abuntaka, abu mai mahin abun kantaka abu ne wanda don iya ce ba abun da za'a ce a haɗu kawai ayi dariya a wuce ba abun kantaka ka aje tsakaninka da abokinka da dabii da bitin na zaman ku kuma bareni abokantaka abu ne wanda ya kamata ya siya ma aboki. Aboki ya kamata ya zauna ma.

Eh, bisa kulli a yaumi nake iya da safe da rana kuma da yamma. Inta kama sau biyu, ta kama na tsada ɗaki ko sau uku. Ɗaki kuma yana share shi bisa kulli a yaumi so nake iya share ɗakina sau biyu ko sau uku.

Akwai al'ummomin da mutanen unguwar mu suke daban-daban ake iya amfana da shi a unguwar mu, wanda eh dai bisa ɗaya a unguwar mu cikin unguwar mu ana iya mutane unguwar mu suke iya amfani da su. Wurin abubuwan wajen nuna wuri ko igiya wanda ana iya a ja layi da shi don a nuna cikin unguwa.

Eh, shin daddawa kuma daddawa da shin kayan girki ne duka. Daddawa ana iya sa shi a kuka kaman zogale, kaman ƙarƙashi don ya bada armashi, don ya bada ƙamshi game da miya kuma abubuwa ne wanda ana using a abinci, a yi abinci da shi. Ci da girki ne daddawa kuma kayan girki abu ne wanda dolen dole ne ka siyo su kaman su tattase da su maggi da su gishiri. Kayan girki.

Abinci dai abinci yana nan kala kala wanda yake cikin yini. Abinci kuma ana ci yawancin abinci kaman ko kuma doya ko kuma wake da doya na haɗa su doya ko kuma tuwon sakwara. Wannan abinci ne wanda yake cikin yini. In an ci shi a yini, ka ci wake ka ci tuwa yana bada ƙarfi cikin yinin.

Yanayin wutawa tana bambanta idan gajiya ta kama nake iya hutawa, nema na wuri, naɗa jingina baya ta, in sha ruwa in kwanta ko kuma na nema wuri ɗaki wanda ba kowa, na wanka, na samu na yi bacci, saboda na huta gajiya. Kawai yake fitar da gajiya a jiki.

Eh, lokaci a rana wanda an fi so de rana dai ba zan iya ce na fi so. Don rana a lokaci dai, a lokaci dai yafi so. Don rana za ta iya ma kyau a kowane rana. Kuma za ka fi jin daɗin lokaci zuwa ma ka gaji nishaɗi. Lokacin nishaɗi, lokacin hutawa, wanda kana zaune ba ka komai ko lokacin wanda kana ɗan abinci kana danna waya. Wannan shine lokaci wanda na fi so.

Karatu dai kafin na kwanta nake iya yinshi amma sai inda takama nayinsa. Wata rana nake iya yinta, wata rana kuma nake iya kwanta ba tare da nayi karatu ba. Karatu da kwanta abu mai kyau ne wanda ɗan adam in ka yi wa za ka fi gane ka karanta idan ka yi shi cikin kwanciyan hankali.

Wasannin dare da hasken wata, eh wasannin dare dai cikin yaranta muke yinsa yomi lokacin yaranta. Don abun abun al'ajibi ne cikin dare, a cikin dare ne kuma kana kallon wuri, kamara yawanci daɗin lokacin lokacin hasken wata muke yi wannan.

Zuwan kasuwa de nake yawan zuwan kasuwa ko da shike ba kuma kasuwa nake fin yawan zuwan kasuwa idan na tashi da safe yawancin ƙarfe goma ko ƙarfe sha ɗaya yayi lokocin da rana bai haura ba ko kuma ace ƙarfe uku zuwa ƙarfe biyu ko ƙarfe uku, sannan na zuwa kasuwa.

In da sa hannu a saƙon nunku saƙon nina wancen ne darasi wanda ban sani ba de. An ce sakoninku. Eh ina yawan sa hannu a sakoninku kuma nake yawan bada tsaron.

Kana yawan rera waƙoƙin aure a bakunan mu cikin aure. Matan zumunta suke iya rera waƙa kamar "yaune ranan da ake jira ne, ranan auren ka ne, ranan aure, ranan aure". Aure shine waƙoƙi.

Kai da daman gaida game bu a gidan mu gaskiya shine abubuwa wanda ke gaida daman gaida nake fade cewa amfani su suna da amfani sosai.

Eh, mutanen mu su ke sakawa a ko labari a waya. Shine labari na take iya baka labari wanda ka gani a waya. A waya ta iya fito ma as labari.

"Miyedda ce" shine itace. Wannan kalmomi suke ƙarfafa magana cikin magana kuma take ba da ƙarfi don ka samu ƙarfin gwiwa kuma kar ka samu faɗuwa.

Eh, fim ta talabijin wanda na ke yawan kallon ta koyo koyo, ta ce su fa stori ko kuma wata fim da aka yayi kaset nake yawan kallon sa don yana nishaɗantar da ni, yana ƙaruwa a ta gefen rayuwa kuma yana yawan karantar da ni da.

Na fi son irin, irin wasa, irin wasa wanda na fi son da muhimmanci. Suna nan daban daban. Wasa ne wanda zan iya ce son wasan ƙwallon ƙafa na ke iya wasun wasa kaman wasan lido, kaman wasan karta. Na ke iya son wasa kaman wasa wanda ake.

Eh labari wanda zan iya bayarwa wanda komi ta rikice ya daidaita shine nake iya cewa, irin wanda muka je kallon wasan ƙafa muke bugawa sai aka ba man up one zero aka bamu red card amma daga baya muka buga wasa muka bi ta zo ta daidaita wasa ta zo ta yi favoring namu three point muka kawo gida.

Tabatar da sabta ruwan ruwan sha a gidan mu muke iya yi sashi neman ruwa mai sabta. Neman ruwa wanda bai da datti sa shi a randa mu rufe sa dun kada datti yana faɗawa a ciki kuma ba'a yawan sa masa abubuwa a ciki daban daban. Moɗa a bakin randa wanda ya bisa kula yomi da shi a sa a wa takobi. Toyin hakan wata rana ana iya tafasar da ruwa yayi sanyi dun a sha in aga yin tabbatar da ruwan sha ne.

Idan na koma wuri, sabon wuri bayan shekara ɗaya kamawa na zo wuri ban saba da wuri ba. Kuma bayan shekaru da yawa sai na ji ka saba wa ne. Na koma na saba da wurin. Eee, zo na kuma ka ga wuri ka tun sabo ba ka saba da shi ba, ba ka yawan jin daɗin wurin amma kuma daga baya kuma ka koma jin daɗin sabon wurin. To yin hakan dai.

Samun ruwa cikin gidanmu, muke iya tafiya gidan maƙwabta mu ɗeba ruwa ko kuma muke iya tafiya ɗeba ruwa don amfana da shi. Muke iya samun ruwa da safe cikin gida.

Eh, kwatantar yadda inda nake fi so na ci kasan mu a ƙasa a unguwar mu shine na fi so na yi tafiya cikin kwance. Handa e a cikin unguwar mu dai akwai hanyoyin da na iya taka tafiya a cikin unguwar mu cikin kwanciyan hankali. Hanyoyi ne hanyar wanda za ka iya bi cikin kwanciyan hankali. Akwai hanyan da kuma akwai hanya wanda kuma za ka iya zan iya bi cikin unguwar mu ya isa da ni.

Nake iya siya abubuwa daban daban daga kasuwa. Inda ta kama ne, eh wata rana kuma kuma ace yanayin nake iya siya daga kasuwa. Take iya ace talabishin nake iya kasuwa ko kuma nake iya je na siya kaya daga kasuwa. Duk inda ta kama shine yake yawan siya daga kasuwa.

Eh, magance inda nake magance koke-koke, koke-koke dai nake iya magance shi da inda nake ji na maganta. Magance koke-koke dai nake iya yin shi da dabara wanda na samu yafi ko kuma manya.

Eh ina da ƙananan abubuwa wanda zan iya faɗa bisa ɗaya wanda suke bani farin ciki a rayuwa. Abubuwa ne wanda nake yawan son na aiki, na zauna naƙi dannan wayana, naƙi hira a cikin waya, nake kira, na kalla fim. Yana yin abubuwan suna.

Shin kallon finafinan, sauraron waƙoƙi shine wanda nafison nayi. Kallon fina-finai yana yawan nashi darani abubuwa daban-daban, jin waƙoƙi kuma wayan su waƙoƙin yana yawan koya mini, yana yawan jin daɗin jin wani su waƙoƙi.

To shin daidai daidaitawa aiki da ina yawan yin sa ne cikin kula yomi nake yin sa. Dafe na samu nayi aiki wanda zanyi naje yanda ya kamata.

Lokaci ko kuma kuɗi, duka abu biyu ne mai daraja. Ah ni da lokacin ka, wancan ma kuɗi ne. Amma kuɗi kuma ni na fi son a rayuwa don kuɗi shine komai a rayuwa yafi daraja a rayuwan. Ka samu girmamawa, ka samu kuɗi kai ka samu rayuwa.

To labarin sanyin abinci safiya kamar da ƙosai cikin anguwan mu ake yawan yin sa a bakin jan sun, ana wata tana sayar da ƙosai, wata tana sayar da koko, ko da kunu ƙosai. To ana yawan sayarwa ne, ma masu siya nake iya zuwa na siya ƙosai na ci ba koko na sha.

Shin akwai abinda na tabbatar kuma kan raina yanzu kuma game dashi bana yawan inna tabbatar dashi da amma kuma yanzu ba ran iya ce abu game da shi ba, rayuwa ta cigaba.

Eh, ma mafi mafi yawa idan na tashi da safe idan na so na je wani wuri amma yawan na fi son yin wanka da rana fita ko kuma wanka idan nake son na ɗan kwanta na huta. Ina yawanyin lokacin wanka don na samu tsaftan jikina kuma na samu kulawa.

Shahararrun wurare de cikin wuraren ziyara waɗanda na fi so a ƙasar mu de don tayi zuwa stadium, wurin shaƙatawa, ƙunganci ko ko'ina da a ke ƙira restorant.

Ake iya sa suna mai ma'ana ta wurin mu bisa ga ina yaka kama. Dun kaila da bi da biyayya, shiyasa ana sama suna mai mana dun kai rayuwa kuma kai abu ka zama mai kirki a rayuwa.

Na, eh na, ina iya amfani da sabu a wani lokaci kuma a wani lokaci wai yanzu lokaci kuma don shi yake bani nishan darwa ina tayi laushi kuma yana fitar min da jiki na tattab. So sabulun dudu shine shi.

Eh taro bisa ga iyan da taro ya zo, wata rana bisa zamu iya yin taro uku a mako, wata rana zamu iya yin taro son biyu a mako, zamu iya yin taro son biyar a mako. To ba inda baya yowan.

Abinci, abinci ne abun da na fi iya ma dafa don ina son cin abinci, saboda haka ya sa ni na yi sosai. To ina iya dafa abinci in ina son cin abinci.

Nake karye nake kare waya ta, don yana bani karewa wanda nake so kuma ina so nake amfani da shi don karewan. Ina amfani da wayana cike nake yawan amfani da shi.